Eh, nakan sanya agogo a hannu musamman idan zan je aiki ko wani wuri mai muhimmanci. Agogo yana taimaka mini wajen sanin lokaci da kuma kiyaye jadawalin ayyuka. Haka kuma ina ganin agogo yana ƙara kyau da sari ga tufafi.

Na kan tafa hannu ta hanyar hada tafuka hannuwa tare, yawanci na kan tafa idan ina murna, ina yaba wani ko kuma ina murnar farin ciki. Haka kuma mutane suna tafa a lokacin taro ko biki domin nuna godiya da farin ciki. A wurina, tafa hannu yana ce mai sauki ta nuna farin ciki da godiya.

A rana ina iya share gida sau uku ko kuma sau biyu domin ya danganta da yadda gidan take da datti. Dan tsafta yana da mahimmanci soasai ko da yaushe naga ɗakina yayi datti ina sharawa dan ni mai tsabta ne sosai.

Ina ajiye kuɗi domin abubuwa da yawa. Na farko shine saboda kuɗin makaranta na, na biyu shine saboda kuɗin gida, na uku shine kuma saboda investment. Don alra-- a rayuwa, dole mutum ya dinga ajiye kuɗi dan gaba.

Eh, ina duba kalanda kullum. Mafi yawancin lokaci ina duba Islamic kalanda. Dan shi ba ko da ko'ina ne za ka iya samu ba. Ba mafi yawan mutane suke da shi ba. Shi isa nake son in bi al'adan addinina. Ina da kalandan Islam.

Wayar da nake amfani da shi Android ne ba iPhone ba. Android nake amfani da shi. Sunan shi kuma iPhone Nokia G20, Nokia G20 ne. Ina son shi sosai dan yana da space da yawa kuma kamera kwaliti din shi ya na da kyau ba kaman saurorin wayoyi ba da basa da kyau.

A ranar zafi, abun sha da na fi so shine kunun tsamiya mai sanyi. Ana yin sa ne ta hanyar wanke tsamiya, a jika ta cikin ruwa na ɗan lokaci, sannan a tace ruwan. Bayan haka ana ƙara sugari, gwargwadon bukata, a saka shi a firiji ko a ƙara kankara domin ya yi sanyi. Yana da daɗi kuma yana taimakawa wajen rage ƙarshu ruwa.

Nafison ɗaki mai tsabta, faɗi, kuma mai samun iska sosai. Ina son ɗakin ya dake da aske mai kyau da kuma yanayin zafi mai sauƙi. Haka kuma ina son a sara kayan ɗaki cikin sari domin a samu sarari. Irin wannan ɗakin yana sani jin daɗi, natsuwa da kuma samun damar yin aiki ko hutawa cikin kwanciyar hankali.

Eh, wani lokaci na kan sayi kaya a yanar gizo. Ina son yin hakan saboda yana da sauƙi kuma yana ba ni damar ganin kayayyaki da farashi daban-daban ba tare da zuwa kasuwa ba. Kafin in saya, na kan duba bayanin kayan, ra'ayoyin masu saya, da kuma amincin shafin. Hakan yana taimaka mini in guji sayan kaya marasa inganci.

Eh, ni ina bin kayidojin aiki, domin duk wanda bai bi gayidojin aiki ba, dole sai ya ga ukunci mai sanani. Ni kuma mutum ne wanda baya son wani matsala tare da aikinsa. Shi i sa ko da yaushene, ina bin kayidojin aikina.

Eh ina kulle ƙofa kullum, duk sanda zan fita waje ko zan je aiki ko zan je in siyo abu ko zan je makaranta ko zan je in yi wani abu da zai ɗan ɗau lokaci na. Dole sai na rufe ƙofa na dan sabida security da asarar mutane su zo su yi min sata. Kullun dole sai na rufe ƙofa na.

Eh ina son karanta littattafai, tunda dai ni dai dan makaranta ne dole ne. Ko bana so ko ina so dole ne in so karanta littattafai. Akwai littattafai da yawa, akwai na masoyi, akwai na, na kasuwanci, akwai na ilmantar da kai. Ko wanne ina so.

A gaskiya yawan nisan da zan iya tafiya da shi a ƙafa ban sani ba, dan akwai wata rana na tashi da safe bana da kuɗin mota da zan je makaranta sai sai da nayi tafiyan kilomita sha biyar da ƙafa kuma ban ji fa na gaji ba kuma ina iya zuwa gaba ma.

Shagon cajin waya nake fi zuwa dan babu wuta a unguwarmu ko sati biyu yanzu. Duk lokacin da wayana tayi low ko kuma ta mutu, dole sai naje shagon waya. A satin nan kawai naje shagon waya ya kai sau biyar ko kuma fiye da haka ma.